Eh tabbas na iya amfani da kwamfuta. Na fara amfani da kwamfuta lokacin ina makarantar gaba ta firamare wato secondary school, inda malamai sun koya mana yadda ake amfani da Word, yadda ake creating folder, yadda ake ƙirƙira ma ajiye bayanai, yadda aka ajiye bayanai, yadda aka iya rubutu, yadda aka rubutu duk da ya koyi rubutu duk malamai ya koya mana. Tabbas na iya amfani da kwamfuta. Daga cikin abubuwan ina iya da kwamfuta akwai zane-zane graphic design rubuce-rubuce. Nan kuma ina iya gyara hoton graphic design ke na turanci.

Ina yin wanka kullum kullum musamman da safe an zan tafi kasuwa wurin neman abinci na. Sanan lokaci idan zafi yayi yawa ko kuma idan jiki yana kaikayi yadda bazan iya yin wanka ba, ina yin wanka harda daddare. Ina yin wanka da safe yanzu da muke lokacin sanyi na hunturu, saina dafa ruwa sosai inda yake dan zafi zafi sannan nake iya wanka dashi. Saboda in ba lokacin zafi bane ba, ina amfani da ruwan sanyi don yin wanka. Lokacin zafi ina yin wanka sau biyu ko sau uku, ya danganta da yanayin zafin garin. Amma dai lokacin sanyi sau ɗaya nake yin wanka, sai dai idan ta kama kuma wani lokacin idan haka har a kasuwa nai aiki jikina yana ƙaiƙayi, sannan sai in ƙara amfani da ruwan sabulun in ƙara wanke jikina.